Kana jin kukan zakara da safe? Eh nakan ji kukan zakara da safe. Ai kukan zakara da safe dole ne idan mutum yana zama a cikin mutane a cikin wurin da akwai mutane dole ya ji kukan zakara da safe.

Wanne malam, wanni malami ka ke fi so? Malami da na fi so shi ne ana kiran shi iwok, wato wannan malam, malami ne sosai. Dalilin da nake so wannan malam shi ne yakan fasa abubuwa zuwa ga ganewan kowa. Da ni bana son lissafi domin wanda yake koyas damu baya koyas yadda mutum ze gane. Amma tunda wannan malam ya fara koyar da ni lissafi, na dinga na gane lissafi. Dalilin ke nan nake son wannan malam. Kodai shi ke shi mara gani ne, amma malam na yakan fasa mana lissafi wato mathematics kenan don kowa ya gane.

Kana iya bada barkwanci, gaskiya ni ba, mai bada barkwanci bane, amma wani lokaci na kan faɗa abun da zai yakan sa mutane suyi dariya kuma by the way they ni ke so in sa su suyi dariya bane.

Yaushe kake zuwan kasuwa? Gaskiya, ba ni da wani lokacin da nake zuwan kasuwa. Nakan je kasuwa idan akwai abin da nake buƙata, amma idan bana buƙatan wani abu ba zan je kasuwa ba. To, amma wani lokaci nakan gan kaina nakan je kasuwa akan kari, don akwai abun da nike buƙata. Amma idan bana buƙatan wani abu, ba ni da dama tafiyan kasuwa kuma bana tafiyan kasuwa.

Kana zuwa gidan fim? Babu, bana zuwa gidan fim. Idan akwai wani fim wanda kira na ji tarihin fim nan kuma ina son in kalla, zan je in nema fim din in saya. In kuma ba zan iya siya ba, nakan je inda zan loda nashi a waya na ko kuwa a kwamfuyuta na domin in samu in kalla.

Yaya kuke aiki tare da kungiya? Muna aiki, muna ha dinkai, muna yin abu, muna taimaka ma juna. Idan na samu kaina a cikin ƙungiya, mukan taimaki juna domin mu samu ci gaba domin aiki ya samu, ya je daidai.

Yaya kake karɓa baƙo? Gaskiya yanda nake karɓa baƙo ina shirya masu sosai. Musamman baƙon da ya gaya mun cewa yana zuwa, nakan shirya masa don ya samu, ya, ya ji daɗi idan ya zo. Amma baƙon da bai ce mun yana zuwa ba ya zo a cikin gaggawa, to abin da ya samu shi ne kawai zai karɓa.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh nakan ɗinka tufafi. Ai ɗinkan tufafi ba abune mai wuya ba. Nakan ɗinka tufafi da allura da zare amma idan mashin ne ban iya ba.

Wani irin waya kake amfani da shi? Waya da nake amfani da shi Android phone ne? Ana kirata Android RC3 ko menene ake kira ban sani ba ma.

Kana musafaha da mutane? Eh nakan musafaha da mutane, musamman mutanen da na girme su ko kuwa wanda muke tsara da su. Idan na gan tsarana nakan kawo miki hannu na domin mu gaisa. Amma wanda suka girme ni bana taba miki hannu don mu gaisa, nakan bar su su miki hannu tukuna mu gaisa. Ko kuwa wanda na girme su nakan miki hannu masu domin mu gaisa muyi musafaha.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, nakan siyan kaya a yanar gizo. Kuma na fi son siyan kaya a yanar gizo fiye da kasuwa. Idan na je kasuwa nakan sami su da tsada fiye da yanar gizo.

Kana cin salati, eh na ci salati. Ai akwai salatin da mukeyi na gargajiya da yawa. Akwai wanda mukayi da kabeji muka sa ƙuliƙuli. Akwai wanda mukayi mukasa gyada. Dukko kowane irin salati nakeci. Akwai wanda mukayi da rogo. Duk duka waɗannan nake cinsu.

Yaushe kake farkawa? Wane lokaci ne kan farka ƙarfe huɗu, wane lokaci huɗu da rabi, wane lokaci biyar? Idan na farka huɗu, nakan zauna a gado nakan duba wayarna ina duba na karatu a cikin wayarna, ko kuwa wani lokaci nakan yi addu'a.

Ba ni da katin kasuwanci amma yana da muhimmanci domin gwamnati idan sun zo su samu kasuwanci nawa yana da ma'anar kuma yana da rajista. Idan ba ni da kati kasuwanci to sukan ce ni na ke yi abubuwa ba tare da approval ba. To dalili kenan ya kamata in samu katin kasuwanci.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai. Littattafin da na fi so karanta shi ne littafin mai sarki wato Bible kenan.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Sau da yawa nakan kwana a gado amma wani lokaci nakan kwana a ƙasa. Amma na fi son kwana a gado fiye da ƙasa. Musamman idan jikina yana min zafi, lokacin ne nakan kwana a ƙasa.

Yaya kake inganta aikinku? Nakan koyi a wurin wadanda suka a gabana, kuma nakan koyi sabobin abubuwa wanda ya kamata in sani kuma wanda zai sa aikin ya samu cingaba.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Lokacin hutu ina shaƙatawa sosai. Wani lokaci na kan je, na kan je stadium in kalla wasa. Wani lokaci kuma na kan je wurare wanda a kan yi abubuwa kamar horse riding ko kuwa na kan je wurare kamar beach lokacin hutu.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha wanda na fi so shine abin sha wanda ake yi da aya da kuma dabino. Wannan abin sha suna da kyau kuma suna gina jiki. Don haka ina so wadannan sosai.

Ka na kuna Bluetooth kullum? Eh, ina kuna Bluetooth wani lokaci amma ba kullum ba ne. Idan ina son tura abubuwa daga wayar na zuwa ma wayar wani ko kuwa ina son karɓa abu daga wayar wani na kan kuna Bluetooth ko kuwa Bluetooth wanda ke kwamfuta na wa.

Kana kwana a ciki, eh na kwana a ciki domin matata ta fi son kwana a waje. Kuma ni kuma na fi son kwana a ciki. Dalili shine fanka. Ni ba mai son fankaba matana kuma ta nason fanka to da kan kwana a bakin gado domin ta samu fanka ni kuma na kan kwana a ciki domin karan in samu fanka don ba na son fanka.

Menene kake son canza a wurin aiki? Abinda zanso in canza a wurin aiki shine maimaitawa aiki. Akwai aikinda mutum ɗaya zai iya yi, amma za'ace ma mutane guda dayawa suyi wannan aiki. Wannan aiki ni ina ganin cewa maimaitawa aikine kuma bayada kyau. Zanso in canza wannan, aikinda mutum ɗaya zaiyi a bar ma mutum ɗaya yayi. A mutanen wanda ya kamata suyi wannan aiki a kaisu suyi wani aiki daban. To abinda zan canza kenan maimaitawa aiki a wurin aikinmu, shizan canza.

Mene ne burin ku a aiki? Burin mu shine mu ba ma yaran makaranta ilimi. Ni malam ne a makaranta. Don haka buri na shine in ba ma yaran makaranta ilimi. In sa su su san abubuwan wanda zai taimake su a nan gaba.